Gaskiya ina shan ruwa kullum sosai. Wani lokacin ina sha sau uku, wani lokacin sau biyar. Yadai danganta da yanayin da muke ciki. A lokacin zafi ina sha ruwa sosai sannan lokacin sanyi in cika sha ruwa sosai.

Eh, ina amfani da karmin waya musamman lokacin da nake son sauraron wani abu mai muhimmanci ko kuma lokacin da nake wajen wani taro. A'a, hakan yana taimaka min wajen sauraron abin da nake sauraro a wayar ɗin sosai ba tare da wani daga abu daga jefa yana ɗauke min hankalina ba. Don haka nina kasancewa abokin amfani ne da karmin waya. A'a, kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake taimaka min wajen kyakkyawan sauraro da kuma ba da ingantacciyar amsa akan dukka wani abu da ake tattaunawa.

Eh ina cire takalma a gida. Na haddasa inda na shigo gida, musamman zan shiga bangaren da ake rayuwa falo ke nan to ina cire takalmana a waje sannan idan na shiga kuma na koyi irin takalman da muke amfani da su wajen yawo a tsakar gida ɗaya a cikin dakuna da banɗakai da falo. Shikansa ban ɗaki na da nasa takalman da in anyi amfani da shi ake cire shi a ciki a barshi ba a fito wa waje da shi.

Ina kollon wayata tsawon sa'o'i da dama na rana. Hakan dai ina kallon waya sau biyar ko sama da haka, ako wacce rana.

Muna wanki tufafi sau ɗaya a ɗakar shan mako. Wundiyar haƙani na ba ni damar a samun shiri ga zuwa shiga ranakun aiki.

Eh, ina iya gabatar da rahoto. Duk lokacin da wani ya taso a wajen aiki na, wanda ya ke buƙatar na ba da rahoto na musamman, so ina iya bayarwa ba tare da an samu tangarɗa ba.

Eh ina shan madara amma ba ko da yaushe ba. Na na'i sau tari in sha yi, ni na kusan na sha shi haka ba tare da na samar madara ba amma wani lokacin kuma ina zaɓar na saka masa madara, ni makon nan na sha shi haka. Na san nan baya da haka. A'a, madara tana daidaikun abubuwan da take damuna da ke ɓata mun ciki ko ta cutar da ni.

To, ruɓin albashi yana zuwa da abu guda biyu. Yana zuwa da farin ciki kuma yana zuwa da damuwa. Zakai farin cikin samun albashin, sannan kuma yana zuwa da damuwa za ka kashe albashin ba tare da ka shirya ba.

Eh, gaskiya wa na tara babbar kuɗi. Wani lokacin da in samu kuɗi to danna yi arziki da shi ne. Wanda zarar nayi wannan uzuri da shi, toh na gamar dashi. Na iya samun kuɗi dayawa kuma na iya bani da kuɗi.

Gaskiya na fi son hawan matakala, sai dai a lokacin da gini yake ta tsayi sosai, indai har hawan biyunin ya wuce hawa biyu ya tafi uku zuwa sama. To na fi son na hawa lift sabida wahalar da take tattare da amfani da matakala ɗin.

Gaskiya muna da dankata dangantaka mai ƙarfi kuma muna mutunta juna, yana mutunta ni nima ina mutunta shi. Yana ganina da daraja ni ma ina ganin sa da daraja. Wannan ya sa a muke cim ma nasarori da yawa a tare da shi kuma muke koyan abubuwa a wajensa. Kuma dai in da shi ma yake koyan wasu abubuwa musamman abin da ya shafi rayuwa da mutane tare a wajen mu. Ai haka muna da ƙyaƙƙyawar alaƙa ba mu da saɓani kuma sannan muna mutunta juna kuma muna darajanta juna.

Haka kan jaka ne ya yi ƙaɗam a hannu wajen sauƙin huɗuwa ta tseren jakar da na ke kai.

Wasan da nake yi a waje shine wasan tamola, wasan ƙwallon ƙafa na kasance ina sha'awar sa amma ina yawan buga shi da wasan da na saba da wa. Koda yaushe ina fitan buga da safe, wannan yana sauƙa min.

Abun da nake nufi ko idan na issa ofis shi nan ina addu'a na zauna sai in sha share. Bayan na sha share zan karɓa takardu na, sai na buɗe inda da nake tsara irin ayyukan da zan yi bayan ganin wane aiki zan soma yi. A wannan rana.

A da jawalin aikin mu yana da sauƙi bai da wahala. Kullum da safe ka yi za ka saka hannu, sannan kuma za ka je ka karɓo data za ka zo ka shigar da ita kwamfuta.

Ina gina dangantaka kasuwanci ta hanyar samar da alaƙa mai kyau tsakanina da abokanan kasuwanci na ko dai a gida ko a waje.

Ina ɗaukan matakai da dama domin kiyaye lafiya. Sha ruwa da safe, motsa jiki, cin abinci mai lafiya, wannan sune matakan da nake ɗauka.

Mun samu nasarori da dama a aiki, Alhamdulillah, domin na taɓa karɓa shedar yabo har guda biyu.

Ina ta'amyoyin ajiyar takardu da dama, ina ajiye wa cikin fayil a ofis, doktorin ajiyar takardu, sannan ina ajiye wa scan kofi a cikin wayata.

Eh, ina sa hannu a saƙonnin mu sosai kuwa. Dama nafi sa hannu a saƙonni, a ko da yaushe.

Eh, ina iya dafa abinci. Indomie ɗin wake, taliyar shinkafa, duka abinci ne da nake iya dafawa.

Eh, ina son kallon wata da daddare. Yana burge ni kuma yana ɗaya daga cikin al'amari mai girma da ban sha'awa.

Ina son ziyartar wurare da dama, wasu a cikin ƙasar mu, wasu a ƙasashen Itali, irinsu Saudi Arabiya, irinsu Turkiyya.

Ina ajiye hotunan wayar na ne a cikin galeri, wasu kuma ina ajiye su a Google Drive, hakan yana bani dama.

Masu kiyaye rubutuna ba su da kyau sosai. Wannnab ya samo asali ne ya saka makon yin gaggawar rubutu da yanke dakita?

Mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da tsayawa akan abu guda daya da kuma ƙoƙarin neman riba mai inganci.

Wurin aikinmu babba ne, waje ne na koyo da koyarwa da kuma bada yarda da horo ga ɗalibai da ma'aikata.

Gaskiya na fi son naman akuya, naman rago sannan naman kaza. Ban fiye son amfani da naman tinkiya ba.

Eh ina musafaha da mutane, duk sanda na samu damar fita na shiga cikin jama'a. Ina kokari naga munyi musafaha hannu da hannu mun gaisa da su.

Ina yin abubuwa da dama domin bafa aiki. Aaa, ina ba da shawarwari sannan kuma ina cin abinci na ofishi.

Eh ina bada shawarwarin. Hanyoyin bada shawara wani lokacin ina bada ita a rubuce, wani lokacin na je na bada ita da baki.

Eh ina tafiya da sauri. Duk sanda zan yi tafiya a ƙafa zuwa ƙa'adanci ina yin sauri sosai. Wannan ita ce ɗabi'ata.

Ina fison bikin sallah, sannan bikin aure. Amma dai bikin sallah shine bikin da na fi so.

Ina koyon sabon fasaha ne ta hanyar amfani da yanar gizo, a, da kuma duba littattafai da suke ɗauke da saban fasaha na zamani.

Abincin da na fi so shinka ce da miya da wake, jollof, taliya da wake da faten doya.

Abincin da nake ci da safe taliya ce, ko dankalin Hausa ko kuma wani kasinaci indomi.

Eh ina tauna goro gaskiya amma ba kowane irin goro ba. Nafi amfani da namijin goro nafi jindadin sa.

Ina hutawa, a wurin aiki ne, misalin karfe biyu zuwa karfe uku shine lokacin da ake hutawa, ake cin abinci kuma a fita a danyi tattaki.

Ina amfani da sabulu a ake kira dudu osun wajen yin wanka, na ji maye.

Gaskiya na fison miya mai sanyi. Duk sanda zanci abinci in so shi a wame nasanu miya mai sanyi na fi sonta.

Abubuwa da yawa suna sani dariya, abubuwan son barkwanci yana sani dariya sannan kuma kayan nishaɗi ne ko wasan ƙwallon ƙafa.

Eh, ina kuka lokacin yankan albasa. Ai duk sanda zan yanka albasa, sai ido na ya cika da hawaye nayi kuka kamar da aka dakeni.

Eh ina amfani da sauro net wannan kullin ne cikin su nake kwana, in kuma lokacin baci baiyi ba sai in kuna igya lepa.

Eh, gaskiya bana sonya agogon hannu amma dai ina sha'awarsa. A shekarun baya na saka amma yanzu bana amfani da shi.

Ina yanke shawara ne ta hanyar sauraron shawarwari daga abokanan aiki na.

Eh gaskiya na kasance ina amfani da ajiya ɗayan raki. Ina ajiya wa Google Drive, ina ajiya wa Gmail ɗina sannan kuma ina ajiya wa Yahoo Mail.